Kana zuwa gidan fim? A'a, bana zuwa gidan fim. Na fi kallo a ɗaki saboda ni mace ce kuma mu a nan babu gidan fim inda mata suke zuwa, sai dai gidan kallon kwallo inda maza suke zuwa. Amma mata basa zuwa gidan kallon fim. Mun fi kallon fim ɗinmu a cikin ɗakuna yenmu ko a ɗakin mamanninmu ko a ɗakin antenayenmu.

Wane launi idanunku suke so? Idanu na sun fi son kallon launin sararin samaniya sky blue ke nan. Musamman idan ya haɗe da akwai taurari a sararin samaniya. Idona ya fi son kallon launin sky blue kalan sararin samaniya. Musamman idan kalan ya haɗe da taurari. Na fi son kallon launin sararin samaniya.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Muna da dangantaka mai kyau da abokan aikinmu saboda mun ɗauka kanmu kaman abokai da 'yan'uwan juna. Tun da zama yariga da ya haɗa mu tare, wurin aiki ya haɗa mu tare. Kullun muna tare da juna. Muna da dangantaka mai kyau sannan muna girmama juna, muna mutunta juna. Mukan gaishe da juna. Idan wanin mu ba shi da lafiya, za mu samu mu je gida, mu kai mishi kayan marmari, mu duba jikin shi, har mu ɗan haɗa mai wani ɗan kuɗi wanda zai sayi magani. Muna da dangantaka mai kyau da abokan aikinmu saboda mun ɗauke kanmu kaman 'yan'uwan juna.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh muna ajiye kwafin bayanan mu, saboda idan ka ajiye kwafin bayanai zai zama na cewa kana da wani a ajiye. Ko da na hannun ka sun ɓace, to za ka je ka ɗauko wanda ka ajiye, ka yi amfani da su. Ba tare da ka sha wuya ko ka fara tunanin yaya za ka yi ka samu wani bayanan ba. Muna ajiye kwafin bayanan mu kamar ta hanyar yin photocopy ko kuma mu ajiye shi a cikin kwamfutocin mu ko kuma a cikin wayoyin mu. Mukan kuma iya ajiye rubutacce ta hanyar rubutawa a cikin littafi. Muna amfani da biro sai mu rubuta. Muna ajiye kwafin bayanan mu saboda ko da sun ɓace, akwai wajaje da dama da muka ajiye kwafin, sai dai mutum ya ɗauko ya yi amfani da shi kawai.

Nawa kuɗin wutan lantarki a wata. Kuɗin wutan lantarki a wata dai san da aka sa mu a band A an ce mu rinƙa biyan dubu goma. To amma da yake mu gidanmu masu ƙaramin ƙarfi ne. Mukan biya dubu shida, wata lokacin bakwai da ɗari biyar. Wata lokacin ma sai an yanke mana wutan, yan NEPA sun tafi da igiyan sannan muke iya biya. To da ba ma biyan wuta, shine sai suka zo suka dawo da mu band E. Sai ana ba mu wutan awa uku a rana, awa biyu da safe, biyu da awa ɗaya da yamma. To sai muka koma muna biyan dubu biyar, dubu shida a wata. Amma san da muke band A dubu goma aka ce mu rinƙa badawa. To shi ne dai lissafin kuɗin wutan mu a wata.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare, musamman idan ya haɗe da taurari, sai sararin samaniya ya ba da haske mai kyau da kala mai kyau. Ina son, ina son kallon wata da daddare, musamman idan ya haɗe da taurari, sai sararin samaniya ya ba da haske mai kyau. Sai ka ji wani iska mai daɗi yana busowa, sannan kuma yana ƙara ma mutum imani, saboda ka san cewa wannan watan akwai wanda ya halicce shi, ba shi ya halicce kan shi ba. Ina son kallon wata da daddare, musamman idan suka haɗe da taurari.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi ta hanyoyi da dama, kamar su ta ajiya a banki ko kuma ajiya a asusu ko kuma ajiyan kuɗi ta hanyar zubi. Zubi kaman mutane ashirin haka zasu haɗu, wannan ya kawo dubu ɗaya, wannan ya kawo dubu ɗaya, wannan ya kawo dubu ɗaya sai a haɗa mutum ashirin dinnan kowa ya bada dubu ɗai-ɗai sai a haɗa kuɗin ya kai kamar nera dubu ashirin sai a kwasa a ba mutum ɗaya. Sai wata satin ma wannan ya kawo dubu ɗaya, wannan ya kawo dubu ɗaya shi ma a haɗa dubu ashirin a haɗa a ba mutum ɗaya. A haka a haka har a samu a ba ma kowa. Shi kuma ta hanyar ajiya a banki kai kaɗai ne zaka ajiye abun ka ba tare da sa hannun wani ba. Sai wata satin ma wannan ya kawo dubu ɗaya, wannan ya kawo dubu ɗaya shi ma a haɗa dubu ashirin a haɗa a ba mutum ɗaya. Sai ta hanyar ajiya a asusu idan kana da wani abu zaka iya cewa to ina so zan tara kudi a asusu kafin lokacin amfanin kudin ya zo. Mu kan iya ajiya a asusu. Ko kuma ta hanyar banki ko kuma ta hanyar zubi.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? Muna bikin ranar haihuwarmu, muna jin daɗi, muna farin ciki, mun ƙara shekara, shekara ya ƙaru a shekarunmu, amma kuma idan ta wani ɓangaren mu kan yi baƙin ciki. Saboda shekarun da Allah ya ɗiban maka raguwa yake, ka kusa mutuwa, kana kusan tankabari. To ba mu cika yin wani dai farin ciki sosai ba. Mu kan tuna cewa muna kusan tankabarinmu ne saboda shekarun da Allah ya ɗiban maka za ka yi a duniya yana raguwa. A wasu shekarun ma har ranar haihuwan ta mu ta zo ba tare da mun san ta zo ba. Sai bayan ta wuce sannan muke tuna cewa ashe shekarar haihuwan mu ma har ya zo ya wuce. Saboda yanayin rayuwa da yanayin society da muke ciki da kuma abubuwan da suke kan mutum. Har ya zo ma wata lokacin ranar haihuwan ta mu ta zo har mu manta cewa yau ne aka haife mu. Sai bayan in ya wuce ko kuma banki sun yi mana happy birthday ko kuma Facebook account shine mu kan iya tuna cewa ma yau ne ranar haihuwan mu.

Wane irin burodi kake fi so? Wane irin biredi kika fi so? Na fi son biredi mai taushi, mai laushi, sabon yi. Wasu lokutan kuma ina son biredi wanda ya ɗan ƙone kaɗan amma ba sosai ba. Na fi son biredin da idan aka siyo shi daga shago ya zama cewa bai kwana da yawa a shagon ba, sabon dai biredi kenan. Kuma na fi son biredi wanda yake ba cusashe ba, ba kuma phelan phelan ba, ba mai zaƙi ba, ba kuma mai salab salab ba. Wata lokacin kuma ina son biredi wanda yake da kwakwa da kuma zuma a ciki. Ina son biredi ya kasance shi ba mai ƙarfi ba, ba kuma mai laushi sosai ba.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Lokacin da babu wutan lantarki, mukan tashi muyi aikace-aikacen cikin gida kamar su gyaran gado, sharan uwaɗɗaka, wankin bayi, ɗebo ruwa daga famfo, share falo, goge gogen tebur, goge ƙasa, mu share tsakar gida, mu kwakkwashe datti, mu kai bola, mu zo muyi girki sai muyi wanka sai mu ci abinci. Idan ina da aikin wankin gora in yi, idan ban da aikin wankin gora sai in dafa zoɓo sai in haɗa. Idan an kawo wuta sai in sa shi a fridge. To sai daga nan sai mu kunna TV muyi kallo, sai mu zauna mu huta, sai mu kunna fanka muɗan sha iska.

Me kake yi, me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka daga bacci, ina fara karanta addu'an bacci "Alhamdulillahi ladzi ahayana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur". Muna fara gode wa Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu, tunda dai bacci yana kama da mutuwa. Sai mu tashi, mu yi alwala, mu zo mu yi sallah, sallar asuba, sallar safiya kenan. Bayan mun yi sallah sai mu yi azikar, mu gode wa Allah, mu ambaci Allah. Bayan nan sai mu zo mu fara gyare gyaran gida. In mun gama gyara gida kamar su shara, gyaran gado, wankin bayi, goge goge sai kuma mu zo mu yi wanka sai mu haɗa kalaci, abincin safe. Idan mun gama sai mu wanke wanken kwanonin da muka ɓata. Bayan nan kuma wanda zai tafi makaranta sai ya tafi makaranta, wanda zai je wurin aiki shi ma ya tafi, wanda zai kwanta bacci kuma shi ma sai ya kwanta ya ƙara hutawa.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, gaskiya ba na son gurare masu hayaniya. Saboda haka ne ma, saboda rashin son gurare masu hayaniya da nake da shi, ban cika son shiga mutane sosai ba. Kamar wurin gidan suna ko gidan biki ko kasuwa ko wurin taron mutane. Indai har ba ya zama mun dole in je ba, bana, ban cika zuwa ba. Ban cika son wuri masu hayaniya sosai ba. Sai dai in wurin da ake hayaniyan ya zama wajibi in kasance a wurin, shine kawai zai sani in je. Amma in har ba dole bane sai na je wurin, to gaskiya ba na son wuri mai hayaniya.

Kana fin son kofi ko shayi? A gaskiya nafi son shayi, saboda yafi daɗi, ka rinƙa jin gar ɗin madara, kuma maɗai yafi ƙara lafiya a jiki. Sannan ya fi riƙe maka ciki, da ga jin saurin yunwa. Nafison shayi akan kofi, saboda shi shayi ya fi riƙe maka ciki. Koda ace in ka sha shayin azumi zakayi, ko kuma zakayi tafiya mai tsawo, ko kuma zaka je gurin aiki, zai iya riƙe maka ciki sosai. Ba tare da ka ji yunwa da wuri ba. Amma shi kofi idan kasha shi ba zaka wani daɗe ba, zaka fara jin yunwa. Saboda haka nafi son shayi akan kofi.

Wane launi bangoginku suke? Launin bangoginmu sun kasance kalar ruwan siminti, saboda gidan ba a mishi fenti ba. Iya filastan siminti ne kawai. Sannan wani bango ma duk yara sun yi mai rubutu da baƙin gawayi, wani bango kuma yara sun mishi rubutu da alli wato chalk. Wani bango kuma ya ma fara ɓaɓɓakowa saboda sanyar rama. Amma bangon gidanmu ya kasance kalar ruwan siminti ne saboda ba a riga da an yi fenti ba. Wani wuraren ma ya faffashe, ya ɓuɓɓule, ya yi rama rani. Haka bangon gidanmu yake.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. A'a waya ta ba ta daidaita haske da kanta, saboda wayan ba babba ba ce sosai. Ƴa ƙarama ce amma ba ƙarama sosai ba. Infinix ce dai, to ban taɓa ganin ta daidaita hasken ta da kanta ba. Hasali ma ni ban san waya yana daidaita haske da kanshi ba.

Kana tafiya da sauri? A'a, bana tafiya da sauri. Ina tafiya ne a hankali a hankali, amma ba'a hankali sosai ba. Daidai wa dai da dai. Shi ba sauri ba kuma shi ba a hankali ba. Nakan yi dai sauri wasu lokutan idan ana jira na a wani guri. Ko kuma ni ina sauri in je wani wuri kan lokaci ya ƙure mun. Amma na fi yin tafiya a hankali indai har ba jira na ake yi ba. Ko kuma ba sauri nake yi ba. Amma dai wasu lokutan nakan yi tafiya da sauri idan ina san in yi saurin aiki da wuri ko kuma makaranta ko kuma idan wani yana jira na mun yi cewa ƙarfe kaza za mu haɗu. To idan bana so wannan lokacin ya wuce to nakan yi tafiya da sauri.

Kujerunka suna da daɗi? A'a, kujeruna ba su da daɗi sosai saboda duk sun gaji katakan ya bubbur ma. Kan ɗin ma ya riga da ya lallamushe ya fara yayyagewa. Sannan kujeran ta yi ƙasa sakamakon ɓaɓɓalewan da ta yi. To kujeruna ba su da daɗi sosai. Muna dai ɗan zama a kai. Muna ɗan manejin rayuwa amma kujerun ba su da daɗi sosai.

Kana jin tsoron kwari? A'a bana jin tsoron kwari. Matuƙar ba wanda zai cutar da ni bane. Kamar kyankyaso, tsinaka, ƙuda, sauro duk zan iya kashe su in na gan su. Haɓɓera ma ni bana jin tsoron shi. Idan na gan shi ma sai dai in sanya ya zan iya in kashe shi. Kwarin da idan na gani zan iya jin tsoron shi shine kamar maciji ko kuma wanda zai cutar da ni. Amma bana jin tsoron kwari.

Wani irin tufafi kake fi so? Na fi son tufafi kalan wanda addinin musulunci ya tanadar mana, ya zamana cewa jiki na duk a rufe. In haɗa shi da hijabi da safa, wata lokacin ma harda niƙabi. Tufafin da zai zamana har ƙafafun ka ba a gani, kamar irin su doguwar riga, riga da sket, riga da zani ko kuma riga mai burgujeje. Na fi son tufafi sakakke wanda bai matsi ni ba, ya zamana a wadace.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Gaskiya, na fi son shinkafa saboda ya fi tuwo daɗi. Tuwo akwai saurin ginsarwa, amma shinkafa idan ka yi ta da miya, ka saka salat ai ba a ba yaro mai qeuya. Shi ko tuwo, ba za ka iya cin tuwo yau ka ji kana son ci gobe ba, amma shinkafa za ka iya ji kana son ci yau, gobe ma, jibi ma sai ka cac canza yanayin dahuwar shinkafar. Na fi son cin shinkafa fiye da tuwo. Na fi son cin shinkafa a kan tuwo saboda shinkafa ya fi tuwo daɗi.

Kana iya tsalle, tsalle igiya? Eh, ina iya tsallake igiya. Musamman idan muna wasa a dandali, muna wasan ƴar gala gala, mukan saka igiya, mu dinga tsalle muna tsallake shi. Nakan iya tsallake igiya. Nakan iya yin su ashirin ma ba tare da na gaji ba. Mukan iya tsallake igiya musamman idan muna wasan ƴar gala gala. Muna wasa a dandali, muna wasa, muna raha, muna nishaɗi, mu kan iya tsallake igiya. Ni ma nakan iya tsallake igiya dani da ƙawaye na.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da kafofin watsa labarai wanda suka haɗa da WhatsApp, Facebook, message, email. Sannan ina amfani da Telegram, ina amfani da Instagram. Sannan ina amfani da Twitter shima. Amma duk aciki na fiyin amfani da WhatsApp da kuma Facebook. Wasu lokutan kuma nakan iya watsa labarai ta MSs message kenan. Amma dai na fi yin amfani da Facebook da kuma, da kuma na fi yin amfani da Facebook.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi sama da sau goma a rana, amma fa ba kwalliya nake yi ba saboda ni bana ma kwalliya. Kawai dai ina yawan son kallon fuska na ni. Ina kallon madubi sosai sosai, musamman ma idan irin ko ƙuraje ya fito min ko pimples. Nakan yi amfani da madubi sosai saboda ina yi ina duba menene a fuskata. Amma ina kallon madubi idan ba kome a fuskata haka nan aƙalla sau goma a rana ko ma fiye da haka.

Yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashi na ta hanyar wanke shi idan yayi datti. Idan na wanke, zanyi kitso bayan sati ɗaya ko sati biyu zan ƙara tsefe wa sai in kara wanke wa. Wata lokacin idan na wanke bana yin kitso sai in bar shi kawai a haka, a wanke sai in ɗan saka abin ɗaura gashi in ɗaure. Idan na zo wanke kai ɗin amma nakan yi amfani da irin su man zaitun, man kaɗanya da man kitso masu taushi, masu sa taushin kai da laushi da kuma ƙamshi. Nakan yi, nakan kula da kai na ta hanyar kitse shi ko kuma in bar shi a haka wasu lokutan bayan na wanke shi.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara tsabar kuɗi. Musamman idan a ranan ya kasance na yi ciniki sosai, na yi cinikin abun da nake siyarwa. Mutane dayawa, sun zo sun sissiya. To a ranan zan ga ina tara tsabar kuɗi sosai a hannuna. Amma idan ba ayi ciniki sosai ba, bazan wani ganni na tsabar kuɗi da yawa ba. Ina tara tsabar kuɗi ne kawai, ranakun da na samu na yi ciniki sosai da sosai a hannuna.

Wane lokaci na rana kake so? A lokutan rana, na fi son ranar Juma'a. Saboda a ranan, mukan ji ranan kamar ranan sallah. Mukan je mu sallah a masallaci, mu sa sababbin kaya, mu yi girki mai daɗi, mu yi wasa, mu yi nishaɗi. Kuma ranar Juma'a tana da albarka sosai da sosai. A ranaku, na fi son ranar Juma'a fiye da kowacce rana.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a watan Nuwamba sha biyar ga wata 1999. An haife ni a watan Nuwamba 15 ga wata 1999. An haife ni a Nuwamba shekara 1999. An haife ni a Nuwamba 1999, 15 ga wata.

Wani irin kyauta kake son bayarwa? A kyauta na fi son in bayar wa mutum kyautan tufafi ko kuma kyautan Alkur'ani ko kuma kyautan dadduma ko kuma kyautan hijabi. Amma duk a ciki na fi son bada kyautan Alkur'ani saboda idan mutum ya karanta za ka samu lada ko kuma kyautan dadduma shima idan mutum ya yi sallah a kai za ka samu lada.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum. Ai, turare abu ne mai kyau da idan ka saka ka shiga cikin mutane ba za a ji ka kana wari ba, sai dai a ji ka kana ƙamshi. Eh, ina sa turare kullum saboda idan ka saka, kai kanka za ka ji kana jin daɗin jikinka sosai. Ina sa turare sosai da sosai. Ina son turare. Idan ka sa za ka ji ka yi normal, ba za ka ji kunyan shiga ko ina ba saboda ka san ba ka yin wari sai dai ma a ji ƙamshi a jikinka. Ina amfani da turare, ko da ma ya ƙare nakan yi ƙoƙari, in ƙara siyan wani ko da mai sauƙin kuɗi ne.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiyan kwakwa, wato tsintsiyan zaburi da shi nake amfani saboda ɗakina kafet ne. Ya fi mun kuma shara da kyau saboda ita tsintsiyan laushi tana kakkaɓa amma ta kwakwa bata kakkaɓa. Saboda ɗakina kafet ne, da tsintsiyan kwakwa nake amfani nake shara. In shara ɗaki da tsintsiyan kwakwa, in wanke bayi da tsintsiyan kwakwa, falo ma in share da tsintsiyan kwakwa, hatta kujeru na, da tsintsiyan kwakwa nake amfani wurin share shi. Saboda tsintsiyan kwakwa ya fi mun daɗin shara akan kowane tsintsiya.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Yanzu hakan nan ma ina kan matashin wuya. Na kwanta a kai. Ina karanta Silansiyo Voice AI Hausa. Ina amfani da matashin wuya. Ko da ba kunta na je, bana iya bacci idan babu matashi. Saboda idan ban sa matashi ba, wuya na yakan yi zafi. Jujjiyoyin wuyan su riƙe. Ina amfani da matashin wuya. Ko da ba kwanta na je a wurin ba matashin wuya, sai na yi amfani da jakan kaya na, na yi amfani da shi a matsayin matashin wuya. Ina amfani da matashin wuya kowane lokaci inda har bacci zan yi. Saboda idan babu matashin wuya bana iya kwanciya yadda ya kamata. Baccin ma bai ɗauka na.

Menene kayan ciye-ciye da kake fi so? Menene kayan ciye-ciye da kake fi so? A kayan ciye-ciye dai, nafi son kaza da kifi da nama sai kuma yoghurt sai kuma fruit sannan kuma ina son kwaɗo. E, sune kayan ciye-ciyen da nafi so. Ina son kwaɗo sosai musamman na lansir idan yaji ƙuli-ƙuli. Ina san kayan ganyen nan nake faɗa muku kamar su kabeji, lettuce amma duk a ciki lansir fa yafi daɗi. To shi kuma a kayan marmari nafi son abarba da ayaba, ƴawa sai kuma dabino shima ina son shi amma dai ban samun damanci saboda yana da zaƙi kuma ina da ciwon haƙori.

Wani irin takalma kake fi so? Wani irin takalma kika fi so? Haka za kuce. Yauwa, to shi a takalma dai. Na fi son takalmi masu kyau irin su flat shoe haka ko kuma mai ɗan tudu ko kuma mai ɗan rufi. Tsaho cike kenan kala na ƴan sarauta. Amma dai na fi son flat shoe saboda ya fi sauƙin tafiya. Amma wasu lokutan dai in mutum biki zai je, to mukan so takalmi mai tsini saboda mu ɗan yi kwalliya. Amma dai na fi son flat shoe.

Kana cin salati? Eh, ina cin salat. Musamman ina gaya muku kwaɗon lansir, ko kuma rama. Idan yaji ƙuli, aka haɗa shi da kukumba. Ina son salat sosai. A wasu lokutan ma idan na ji yunwa sosai, na fi so kafin in fara cin abinci to in ci salat. Amma wanda aka saka ƙuli ƙuli fa ba wanda aka sa wannan Mayonnaise ɗin na kuba. Na fi son cin salat kwaɗon mu dai na gargajiya na Hausawa.

Kana shan magani kullum? A'a bana shan magani kullum. Ina dai shan magani idan ban da lafiya. Amma bana shan magani kullum. Ta yaya mutum zai rinƙa shan magani kullum shi ba mahaukaci ba? Mukan sha magani dai idan bamu da lafiya. Idan wani wuri na mana ciwo ko kai ko ƙafa ko ciki ko baya sai mu nema magani mu sha. Amma gaskiya bana shan magani kullum.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayana a wurare daban-daban. Nakan ajiye shi a galari ko kuma ta Facebook ko kuma ta Google, amma na fi ajiye shi ta Google, yanda ko da na canza wayana, zan iya dawo da hotunana na da. Amma idan ta Gmail ta galari ne, idan ya tafi, ya tafi kenan, babu dawowa. Na fi ajiye hotunan wayana ko ta Google ko kuma ta Facebook, saboda duk sanda ka buƙace shi za ka iya ganin shi. Amma idan ka ajiye shi ta galari, idan wata matsala ya samu wayarka, to hotunayen sun tafi ke nan. Na fi ajiye hotunaye na a Google.

Yaya, me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Abubuwan da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa suna da yawa. Na farko, duk inda nake idan a waje ne, ina yin ƙoƙari in ga na dawo gida saboda gudun kan ruwa ya jiƙani. Wasu lokutan kuma kila ka yi wanki ma ka bar shanyanka a waje, ba za ka so ruwa ya jiƙa ba. Ko kuma idan akwai abubuwan da bai kamata a ce ruwa ya jiƙa ba, to duk inda nake da na ga alamar ruwa zai zubo, zan yi ƙoƙari in dawo gida. Kaman kuma in mutum ya bar winduna a buɗe, to idan ruwan sama ya zo zai iya jiƙawa. Abubuwan da nake yi sanda ruwa yake zubowa, ina yin ƙoƙari idan a waje nake sai in dawo gida, in rarrafa winduna, in kwakkwashe shanya, in kwakkwashe abubuwan da ba na son ruwa ya taɓa.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare ne bayan nayi sallar isha, wasu lokutan kuma kafin sallar isha ɗin. Ina cin abinci ne bayan in an gama dafawa, bayan nayi sallar isha wasu lokutan kuma kafin sallar isha. Wasu lokutan nakan ci abincin kaman ƙarfe takwas, wasu lokutan kuma bakwai ko bakwai da rabi. Duk yacce dai ta kama haka muke ci.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Yanda nake magana da abokan ciniki shine farko idan suka zo suka ce mun za su sayi wani abu a wurina, kafin in basu abin, zamu gaisa ina yini? Ina gajiya? Ina kwana? Inda safe ne. Bayan mun gaisa sai in tambaya, "na nawa kuke so?" A'a, na ɗari ne, na ɗari biyu ne sai in ansa kuɗin, in ɗauko leda in saka musu. Bayan na saka musu sai in basu sai in ce to na gode sosai da sosai. Sai in kun ƙara dawowa domin yin min ciniki. Yanda nake magana da abokan cinikina kenan.

Kana iya tuƙin moto? A'a ban iya tuƙa mota ba, ko keke ma ban iya tuƙawa ba saboda ba mu da wanda yake da mota balle mu koyi tuƙawa amma muna sa ran nan gaba in sha Allahu idan Allah ya hore za mu iya koya tuƙin mota idan mun mallaki namu na kanmu. Amma dai yanzun dai for now ban iya tuƙa mota ba.

Wani gudu na fanka kake fi so? A fanka gaskiya nafi son in kai shi karke, saboda idan wuta ba ƙarfi, idan ba ƙarshen ka kai ba ma to fankan bata bada iska. Amma in ka kai shi karke musamman in ana zafi sosai shine inda daddare ne zaka samu daman yin baccinka bacci me daɗi. Haka ma in da rana ne, zai rinƙa fifita ka yana rage maka yanayin zafin da ake ciki a gari. Amma wasu lokutan idan an kawo wuta mai ƙarfi, idan na sa namba ɗaya ma ya ishe ni. Amma dai nafi son numba tiri a fanka, nafi son lamba na uku a fanka.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya ina jin hayaniya yana damuna sosai, saboda bana son hayaniya. Idan wuri ana hayaniya ma, indai har bai zama dole in zauna a wurin ba, na kan iya tashi. Saboda hayaniya yana samun ciwon kai. To gaskiya bana son hayaniya. Ban cika zama ma a inda ake hayaniya ba. Sai idan ya zama dole, dole in zauna a wurin. Amma indai har bai zama dole in zauna a inda ake hayaniya ba, to gaskiya ba zan zauna a wurin ba.

Kana fin son zama a kujeru ko a tabarma? A'a gaskiya nafi son zama a kujeru akan tabarma. Sabida kujera yafi tabarma daɗin zama, ya fishi taushi da laushi. Kuma a kujera zaka samu fulo wanda idan makwanciya zaka yi, duk zaka iya kwantawa. Amma shi tabarma in ka zauna a kai, zaka ji ɗuwawun ka wata lokacin yayi zafi sai mutum yaji ya gaji. Musamman in kana da basir, tabarma bashi da daɗin zama. Amma idan kujera ne, wannan laushin zai taimaka maka kaji baka gaji da zama a kujeran ba. Amma idan tabarma ne, nan da nan zaka ji ka gaji da zama a kan tabarmar. Kaji ka gaji ka takura. To gaskiya ni nafi son zama a kujera akan tabarma.

Menene kake jin tsoro? To, ba abun da muke jin tsoro sai Allah wanda ya halicce mu, wanda yake yi kuma yake hanawa, wanda yake yin abun da ya so a lokacin da ya so. Allah kaɗai shine abin da muke jin tsoro. Shi ne wanda ya kamata a ji tsoron shi akan kowa da komai.

Nawa ruwa kake sha kullum? To aƙalla dai a rana nakan sha ruwa pure water kaman lita uku ko zuwa huɗu. Saboda ni ba wata ma'abociyar shan ruwa sosai da sosai bane. Ruwan da nake sha baya wuce lita uku ko huɗu a rana. Idan ya yi yawa shine zai iya kai wa leda biyar. Shi ma sai dai idan ranan ana zafi sosai. Amma gaskiya bana shan ruwa sosai. Bai wuce leda uku zuwa huɗu.

Wane aikin gida kake yi kullum? Ni ina yin aikin gida kullum. Kullum zan yi shara, in gyara gado, in share falo, in kakkabe kujeru, in wanke bayi, in yi girki, in yi sharan tsakar gida. Kullum ina yin kusan aiki kala biyar aikin gida wanda sun zama dole ni ne zan yi su idan ban yi ba babu mai yi. Ina yin shara, ina yin wanke wanke, ina gyara gado, ina wanke bayi sannan kuma ina yin girki. Sannan ina yin sharan tsakar gida. A wasu lokutan kuma nakan iya ɗan sukola, wata lokacin mai yawa, wata lokacin kuma ɗan kaɗan. Sannan ina goge tebura da suke cikin ɗakina wanda muke hawa kai muna cin abinci.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh ina son buɗe taga a ɗaki, saboda ni tagan ɗakina ma bana kullle shi. Ko da yaushe yana buɗe saboda mutum ya samu iska mai kyau. Yana shiga mai ɗakin ba gurbatacciya ba. Ina son buɗe taga a ɗaki sosai da sosai.

Kana fin son Bus ko Taxi? Na fi son Taxi akan Bus, saboda shi Bus idan mutum ya shiga sun dinga tsayawa kenan. Kawo! Rigacukun! Ina ne, ina ne? Da haka za su yi tayi. Amma shi Taxi da ka shiga ba za a yi ta tsayawa-tsayawa da kai ba. Kawai za a kai ka inda kake so ne. Shi Bus idan kana sauri, to ba motar shigan ka ba ne. Saboda duk insun da suka ga fasinja sai sun tsaya sun ɗauka. Shi kuma Taxi da kun shiga an fara tafiya, ba za a tsaya a ko ina ba sai inda kuka ce a kai ku.